Me kake ji ranar biyan albashi? Na gode da wannan tambaya taku. Gaskiya ranar biyan albashi ina murna sosai. Ina murna wanda ba zan iya misaltawa ba. Ina jin kamar in kyautar da kaina. Ina ji kamar duk abin da na mallaka in bayar domin za a yi wannan albashin. Ai ranan shigowan kuɗi ne. Ranar shigowan kuɗi kuma ai ba a wasa da shi. So duk wani dan ƙaranum ɓacin rai ko wasu abubuwa hakan nan mutum ya kan ji ya kawu dasu basa tattare da shi. Albashi maganin bashi. Wannan shine a takaice. So bana fatan ace bashi ya zo ya cinye albashina. So ina son albashi ne fi ƙarfin bashi ko kuma ace bani da bashi kwata-kwata albashin ne kawai.

Wane yanayin ɗaki ka ka fi so? Na gode da wannan tambayan ku, amma inda tambayan ya kamata ya kasance shine wane irin yana yin ɗaki ka fi so? Ba ka ke fi so ba? Eh, yana yin ɗakin da na fi so, na fi son ɗaki mai wunduna ko ku in ce tagogi guda biyu gaba da baya ko gefe da gefe da ƙofa ɗaya mai kyau da silin ko in ce marufi, mai kyau domin tare zafin rana da yake saukowa. Wannan shi ne yana yin ɗakin da na fi so. Ko da ba ku jira a ɗakin inda akwai gado, wannan ya wadatar. Wannan shi ne a takaice.

Kana da dabbar gida? Na gode da wannan tambaya. Eh, ina da dabban gida. Dabban da nake da shi, ko in ce nake da su, su ne kaji. Kaji na gida da kuma kaji na turawa. Amman duka a gida suke. Ina kiwata su in sun girma in siyar da su in ƙara siyo wasu in ƙara kiwata wa. Wasu suna samar mun da nama, wasu suna samar mun da ƙwai, wasu kuma duka, da naman da ƙwai. Ba zallar kaji kawai nake sawa ba. Wani lokaci ina haɗawa da agwagi da tolo-tolo da dai sauran dabbobi. Amma yawanci na fi ajiye dabbobin gida masu ƙafa biyu, ba masu ƙafa huɗu ba. Amma ba wai bana son sa dabbobi masu ƙafa huɗu ba ne. A'a, saboda yanayin kiwata su ya ɗan fi wahala. Dalilin da ya sa kenan bana sa dabbobin gida masu ƙafa huɗu in ringa kiwata su. Na fi sa masu ƙafa biyu kamar kaji, agwagi, tolo-tolo da dai sauransu. Domin kiwon sun ya ɗan fi sauƙi kuma ba hajar lokaci sosai. Su dabbobi masu ƙafa huɗu, kiwon su na jan lokaci, shi ya sa ban cika son na sa su ba. Tabbas ina sa dabbobi a gida.

Kana taunawa goro? Na gode da tambayan. Amma bari in ɗan gyara muku yanayin inda za ku yi tambayan saboda gaba. Kana, kana tauna goro? Shi ya kamata ku yi tambayan ba sai kunsa wa a ciki ba. Eh, ina tauna goro amma ba kullum ba. Sai yanda ya kama. Amma yawanci na fi tauna goro a lokacin aure. Domin a lokacin aure ake raba goro da sauran abubuwa. Amma ban cika cire kuɗi a aljihu na in sayi goro ba. Eh, duk da akwai wanda suke cire kuɗi a aljuhunsu su sayi goro. Ni bana haka. Amma in sun siya in suka ba ni, eh ina so zan karɓa kuma zan ci ina taunawa. Dai dai gwargwado. Wannan shine a takaice. Sannan kamar yanda aka yi bayanin goro, akwai sinadarai da yawa a ciki wanda gaskiya in mutum yana yawan tauna goron, ah akwai matsala. Shi yasa ban cika tauna goron ba. Amma ina taunawa ban cika yi a kai a kai ba ne. Wannan shine a takaice. Abinda zan ce game da tambayan da kun mun akan ina tauna goro ko bana taunawa, ina taunawa sai dai ba a kai a kai ba. Nagode.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Na gode da wannan tambaya. Amma ga yanda tambayan ya kamata ya kasance ba yanda kuka rubuta, ka fi son zama a birni ko ƙauye? Ba sai kun sa wancan kalmar na in ba na wajen kana. Amsar wannan tambayan ku shine, hakika ni haifaffen ɗan birni ne. Don haka na fi son zama a birni akan ƙauye. Ko da Allah yasa na kasance haifaffen ɗan ƙauye, gaskiya zan fi son zaman birni akan ƙauye. Saboda abubuwa dalilai masu yawa. Birni shine tushen kusan komai. Ƙauye zai kasance gurin hutu ne. Ko kuma ya danganta ga da yanayin inda kake. Birnin ma zai kasancewa gurin hutu. Amma ci gabansu ba ɗaya ba ne. So, birni ya fi ƙauye a kowane irin fanni. Ba zance ko wani irin fanni ba dole a samu wani abunda a ƙauye yafi na birni tunda ba'a danganta abu gabaki dayansa ace ɗari bisa ɗari haka yake. Shi yasa zan ce kowane da irin nashi amma na fi son zaman birni ne akan ƙauye. Wannan shine kawai. Na gode.